Gaskiya, in mutum na girmama manya. Ka gan akwai abubuwan da yake koyas ma da wasu mutane. A misali yara, yara za su koyi abubuwa masu kyau a wajen shi. Zasu koya hanaye masu kyau da kuma zasuyi murna cewa sun koya abu mai kyau wajen mutum in kana girmama manya, ka ga duk abin da kake nema ta gare su za ka samu. Girmama manya shine wannan halin nan da in kayi mutane zasu ganka da muhimmanci da kuma daraja.